Wani irin takalma kake kuki fi so? Wato ina son irin takalma kaman kanvas haka ko irin fam haka da zan sa da manyan kaya, ko kaftan ko kuma crops haka dai wanda zan sa in yi yawo da shi. Ina kuma son.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? To a ƙarshen satin nan dai ina so in kalli wasan, wato kulob ɗina Chelsea da kuma Brentford. Ina kuma so in, eh, in je gona in ɗan taɓa aiki. Gashi kuma ina so in yi girki a gida. Ina so kuma in wanke kayan sawa domin shiri domin zuwa Church ranar Lahadi. Abun da zan yi wannan satin ke nan.